Okay. Ta. Koke-koke. To koke-koke sha kana dai tsaya na yi tsaya. Problem ɗin daga both side, daga gefen wanda duk yake kuka. A faɗa aka yi imma ba faɗa aka yi ba. Imma wani abu ne ya taru mutum ka dai abin da ya sa shi wannan koke-koken sai ka nema mai solution, ka nema shi abin da ke damun shi.

Gaskiya abun da nake yi dan nishaɗi shine yawanci ga abinci ma na sani nishaɗi, gaskiya. Yawa ma na sani nishaɗi. Abubuwa da yawa sosai ma abubuwa sosai abinci na sani nishaɗi. Wasa na sa ni nishaɗi. Abubuwa sosai.

Eh ina yin video call sosai ma. Ina yin sosai, sosai, sosai ma. Yawanci ma irin budurwa haka ina yin video call sosai. Yawanci a WhatsApp ne ma. WhatsApp da Instagram. To in je in yaga single ɗina.

Gaskiya baran ɓoyemaka yaya niba ma abocin shara ba ne. To ina dai sharewa zan iya cewa dai every week saboda to in natashi da daddare nake dawowa. Yawanci in kwanta inyi bacci ne intashi, in ƙintsa gadona kawai infita sha ta sani.

Da safe na tashi da safe to Monday, gaskiya in yi wanka ne, in yi sallah, in shirya lokacin aiki in tafi Sunday kuma baba bacci ne fa, bacci ne. In na tashi, shi ma sai in karya. To yawanci tashin bacci na ma ai Saturday da Sunday ina kai sha ɗaya zuwa ta hutawa.

Gaskiya yadda nake yanke shawara shine in duba wanne yafi saboda yawanci ayyukanmu zamu siya kayan aiki ne kuma me shi yana ana nuna mai. So gaskiya yawanci straightforward ne aikin amma ana duba zamani mu duba kai wani irin mutum ne da kuma gaskiya in ka bani test ina zauna wa in duba ina ga kuma in duba nema communicate so kuma abin da zan iya yi using ko in ɗauka in ba wani shi nake wa mutum.

Gaskiya ranar ɗan faɗi akayi salari ne yauwa. Shini kayi bamin daɗi ya mako da zan ce ma wani ga wani rana, a kawai da akayi salari ne. To ranar Juma'a yauwa, ranar Juma'a ma nada daɗi. Sai kasan bacci zaka yi kahuta.

Abun da yake baka ƙwarin gwiwar aiki shine kostoma ya zo kuma wata saba'in% na kuɗi yauwa kuma kana tunanin ka gama za a cika ma sauran kuɗinka kuma mene ne alƙawari ma kostoma yauwa to wannan ma na ƙara wani abubuwa amma mutum ya zo ya baka aiki ba zai baka kuɗi ba. Ya saba in ya zo ya kan ansa aikin ba zai cika maka sauran kuɗinka. Ka sa mutum ma ko ka kawo mai aiki ma ba zai ɗauka aikinka so serious ba.

Gaskiya ina zuwa lokaci aiki, dan due time in zuwa aiki eight ne. To gaskiya in ka ga na latti irin ɗaya hamsin da takwas ne gaskiya. So ɗaya nasan ma ni tun da ma aka koma aiki shima dan babu wuta ne ban yi guga da wuri bane. Amma gaskiya bana eight ne dama dai-dai kana wuce eight to ka yi latti zuwa eight twenty. To ni bana maka eight twenty.

Haba AI. Allah na tuba, kai ba taya mazan zama birni ko ƙauye. Birni mana? Ni haifaffen ɗan birni ne, ma ba abin da zai kai ni ƙauye. Ai ba maguran zamana ba ne. Ba ma guran zamana ba ne. Ƙauye?

Gaskiya wurare mai hayaniya bana son wurare ina zuwa shows gaskiya amma hayaniyan sai akwai irin gaskiya kaga inda hayaniyan mota ne to ni bai dame ni ba ina zuwa drify kuma ina zuwa shows to amma kuma yayi causing irin like ya zan ce kuna de haka ko de yawwa saide abubuwa haka amman ina accelerating yawa. Ina san irin wannan karan.

A'a gaskiya saboda ban ma da lokaci wani miƙe jiki da safe abinda nasan ina yi ina gym da daddare ina ɗaga ƙarfe da daddare ina yin training ina motsa jiki da daddare. Fita dawa na kuma gaskiya safe kaga na motsa jiki to ina ga hanyar fitane zuwa gurin aiki.

Suke aikin gida, amma niba wani aikin gida da gaskiya babu wani constant aikin da zan ce ma yau zan yi gobe zan yi, ba zan yi ba zan yi. Ya kuma zama kuma kowa zai amfana da shi aikin gida babu, gaskiya babu.

Gaskiya duk hanyoyin da ya kamata in kiyaye lafiyana, gaskiya inda bana son ciwo a rayuwana, yanda bana son magani, na tsani shan magani. Gaskiya kaman irin sa maganin sauro ina ɗaukan shi irin, irin abubuwan da za a siya su zaman man illa a gare ni. Nance irin abincin da bai kamata ma bana ci duk dai wasu abubuwa da street food da sauransu du yawanci dai ina dai dubawa ina preventing.

Eh, gaskiya ina ciniki a kasuwa. Zan, zan yi pricing mana, zan yi, zan yi kasuwanci, zan tambaye shi ya gaya mun price kuma in, in, in nema ragi. Shi ne ai kasuwanci. To gaskiya in.